To a gaskiya ba abin da nake so na canja a wajen aikin na gaskiya. Amma akwai wani abu guda ɗaya da yake damu na a wajen aikin. Ba su biyan ma'aikata da kyau kuma ba su biya a kankari. To idan akwai abin da zai sa na canja wurin aiki, to wannan ne babban dalilin da zai sa na canja wurin aiki na saboda wannan matsala. Kuma ga shi wajen aikin na a cikin ƙauye ne, ƙauye ne ba a cikin birni ba. Samun wasu abubuwan yakan dan bani wahala, a nan wajen aikin to shi ne ya sa ma nake da niyyar canja wajen aiki idan Allah ya sa na samu dama.

Gaskiya gaɓa ɗaya gudun na fi so. Dan akwai gurun da ya fi yawa a fanka, to shi na fi so gaskiya ina amfani da shi. Bana amfani da gudun fanka kaɗan, na fi so na yi amfani da gudun mai mutikar. Bana son amfani da gudun fanka ɗan kaɗan, wanda zai dinga tafiya a hankali a hankali. Saboda yana yin zafi da wike fama da shi a inda nake. To na fi so na saka gaba ɗaya gudun fankan, saboda ya bani iska yadda ya kamata, ita ina amfani da shi.

Gaskiya nafi son kayan zaki bana son wani kayan gishiri, gishiri gaskiya. Na fi son kayan zaƙi, nema abun ci abu mai zaƙi sosai. Bana son amfani da wani abun da bayi da zaƙi ko abu mai gishiri. Bana so irin wayen nan abubuwa. Na fi son amfani da abu mai zaƙi, mai daɗi. Dan dan ko abun shane, ko abun ci, ko abu lasa. Bana son yin amfani da abu mai gishiri. Na fi son abu mai zaƙi.

Ina kallon fim kala-kala. Ina kallan fim ɗin Hausa, ina kallon fim ɗin Indiyawa, ina kallon fim Amerikawa. Amma, ina fi kallon fim, na mutane daban-daban, na kasashe daban-daban. Kuma eh, irin fim da na fi son kallo, ina son kallon fim, ɗin faɗace-faɗace, da fim ɗin tahiri, da fim na abun al'ajabi, da fim ɗin ƙere-ƙere. To wa'en nan sune irin fina-finan da nake son kallo. Dun ya na da matukar ban sha'awa, ka ga ana kere-kere a fim. A fina-finai, ko kuma ana, faɗace-faɗace na zamani ko kuma fim na tarihin wani al'umma ko wani ƙasa. To ina son amfani, ina son kallon wannan fina-finan.

Yau kunna tsaro battery gaskiya, gaskiya na kunna wa sosai ba tare da wani matsala ba. Gaskiya bana wasa da kunna tsaron battery. Gaskiya saboda yana da amfani wajen kyan yi wani ƙananan matsala da su haɗu da ni ko da faɗaɗa wannan abin da nake amfani da shi.

Babban nasaran da muka samu a aikin shine samun. Kammala aikin ba tare da samun wani matsala ko wani ya ji ciwo ko ya samu rauni, me ko ya samu wani illa. Ba ma samun matsala gaskiya. Mun samu mun yi nasara a wannan ayyukan da dama da mukai gaskiya. Saboda muna bin ƙa'idodi na kiyaye lafiyar mu. Da kuma kiyaye aikin nan daga samun wani matsaloli na sabo ko na lalacewar wani abun da muke amfani da shi.

Gaskiya bana tara tsabar kuɗi. So na, bu tsabar kuɗi a nan ƙasar tamu bata da wani amfani gaskiya. Dan ba abun da zaka iya saya da shi ne. Abune wanda, abubuwan namu, kuɗin mu basu da daraja sosai da za muyi amfani dasu dan siyan abubuwa da tsabar kuɗi gaskiya. To amfani da tsabar kuɗi bamu amfani da shi kwata-kwata bana ma tara shi. Amma dai kamar tsofaffin kuɗi ne, tu wannan nakan tara a wani lokaci amma yanzu kan bani da ko ɗaya a ajiye a ƙasa.

Gaskiya, ba zan iya sanin yawan dangin mu ba gaskiya. Don gaskiya dangin mu suna da matuƙar yawa. Akwai dangin mu ta gefen mahaifiyata, akwai dangin na gefen mahaifina. Dangin na gefen mahaifina mun kai sama da ɗari biyu, da yaya da jikoki da tattaba kunne. Haka ma dangi na dangin ta gefen mahaifiyata suma za su iya kai wa ɗari biyu za ɗari uku, da yaya da jikoki zasu kai dari bakwai ne. Gaskiya muna da matuƙar yawa a dangin, dangina suna da matuƙar yawa a gida. To ba zamu iya cewa ga adadin yawan dangin mu ba.

Ina iya bada rahoto haka, amma sai dai rahoton zai zama na akan menene. Rahoton akan na wani labari ne ko akan aikin da nake yi. To koda yake, in dai akan ko wane abu ne ma zan iya bayarwa akan aikina. Zan iya bada rahoto abin da ya faru ko yadda akayi aikin. In ma akan wani labari ne zan iya bayarwa. Wani labarin da ya zama, masani a gare ni amma ba labarin wanda ban sani ba.

A'a, bana raba gurin da nake yanar gizo a gaskiya. Komai da komai a waje ɗaya nake yi, ina amfani da abu ɗaya ne wajen duba yanar gizo. Ba tare da in samun wani matsala ba. Amma bana, bana, bana.

Na fi son shinkafa. Na fi son shinkafa gaskiya. Bana son, ina cin tuwo amma ba sosai ba. Amma shinkafa zan iya cin shi kullum ba tare da naga jiba. Amma tuwo ina ci sau ɗaya ko sau biyu, sai inji ya isheni amma shinkafa ni mutum ne mai son cin shinkafa kodayaushe. Zan iya cin shinkafa da safe da rana daddare. Washe gari mana sake tashi na cigaba da cin shinkafa. In dai za'a canja salon shi, misali za'a canza za'a iya yi min shinkafa da mai da yaji, shinkafa da wake, shinkafa da manja, haka dai idan za'a min shinkafa kala kala ko shinkafa da miya, to zan iya jimawa da shi. Amma tuwo ko ya aka gyara shi, na ci kadan se inji ya isheni.

Gaskiya bamu da wani dangantakar da, da, da shugaban aikimu gaskiya. Sai dai dangantaka ne kawai na wajen aiki. Idan yazo ya bamu umurnin aiki da yadda zamuyi aikin amma wani dangantaka na jini ko makamancin haka gaskiya bamu da shi da shugaban aikimu. Hasalima ƙasar mu ba ɗaya da shi ba. Shi ya fito daga wani waje ne, ni ma na fito daga wani waje. Hasa lima shi wani yare ne, ni ma wani yare ne. Yaren sa daban, yare na daban. To dangantakar da muke da shi kawai shine na aikin. Amma bayan dangantakar aiki, bamu da wani dangantaka. Shi ne kawai ya bani umarni na yi, ya sa da babu mu yadda za muyi aikin mu.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Nakan jimama ban buɗe Bluetooth na wayana ba. Ni ban ma san amfanin gaskiya na manta ranar da na buɗe Bluetooth na wa na yi amfani da shi saboda yanzu aikin Bluetooth bayi da yawa danake yi dashi wani lokacin ma nakan manta ma ina da Bluetooth a waya ta saboda rashin amfani da shi da nake yi. Amma yanzu ay ina da abubuwa da dama a maimakon Bluetooth. Bana yawan amfani dashi yanzu.

Idan abinci ya dahu, ina barin shi zuwa wani lokaci na ɗumama na sake ci. Idan kuma abincin ya ishe ni ba yacca zan yi, to zan nemi wani da zan ba shi ya ci abincin. Koya abincin na barahi ya juma ya lalace, toh sai na zubar da abincin amma yawanci abinci idan ya ragu, ina bari zuwa wani lokaci. Misali idan ya ragu da safe zan bari a ci da rana, idan ya ragu da rana sai a ci da dare.

Ina sauraron rediyo amma gaskiya ba sosai ba. Saboda ina iya jimawa nakai kamar watanni da dama banji rediyo ba yanzu kan a ga yanar gizo ga labaru a kan talabijin ga labaru a waya. Me zai sa na ji rediyo? Gaskiya bana wani amfani da rediyo amma ba wai bana ji rediyo ba. Baba, ba wai bana sauraron rediyo ba, a'a. Saboda ina da wasu hanyoyi da nake samun labaru da wasu nishaɗantarwa. Amma ba wai bana sauraron rediyo ba. Ina matukar sauraron rediyo a da amma yanzu saboda yawa canzawar zamani na yi, ko in ce dai na rage sauraron rediyo.

Gaskiya ina son kallon faɗuwar rana. Abu ne mai ban al'ajabi me ƙarƙayar jini. Ina son kallon faduwar rana. Wani abu ne wanda yake da al'ajabi da ƙayatarwa. A duk lokacin da na zauna, ina kallon yadda yake tafiya har ya je ya faɗi. K'a yi, abin lamarin kan na bani mamaki. Yana bani mamaki sosai sosai.

Abokan kasuwanci na suna zuwa su same ni a inda nake sayar da abubuwa na, sai kuma wani lokacin idan na tashi neman mutanen da za su saya kayayyaki, to nakan bi na bi anguwa anguwa, shago shago wajen duba kostomomi za su zo su saya kayayyaki na. To daga nan nake, nake samun mutane da za suna zuwa aika kai. To idan mutum ya zo ya sayi kaya sau biyu, sau ɗaya, sau biyu, sau uku to haka an ƙulla harkalla kenan.

Aiki na ina farawa karfe twakas na safe ko da yake ai kyau kare aiki ka gaskiya yana banbanta lokaci zuwa lokaci, yakan iya, wani lokacin yakan kai, yakan fara ƙarfe tara, wani ƙarfe takwas, wani ƙarfe bakwai ma idan akwai aiki sosai a ƙasa. So amma yanayi fara aikin na mu ƙarfe bakwai ne lokacin da ya kamata na fara aiki a ko kullum. Amma idan babu aiki, aiki mukan iya jarkanta tashi zuwa ƙarfe bakwai, zuwa ƙarfe takwas, zuwa ƙarfe tara har zuwa ƙarfe goma wani lokuta.

To, sabulu kam, ni na fi amfani da sabulun salo irin wanda ake haɗawa a gida. Ina, na fi amfani da shi saboda yana kashe wasu ƙananan cututtuka na jiki da shawaransu. Abin da kawai nake yi, zan nemi ɗan wayansu abu ne wadda zai sa tira--, wadda zai sa sabulun ya ɗan yi min ƙanshi kaɗan. Amma ni na fi son aiki da sabulun da aka yi shi kamar agargajiyance, a gida kenan. Irin su sabulun salo da sauransu. Amma ni ba na son irin sabulun da ake amfani da shi na zamani, ban cika amfani da shi ba. Sabulun salo yana da matuƙar amfani kuma yana magani fata sosai sosai a jikin mutum. To ko ni zan bawa mutane shawari, ko ina bawa mutane shawari, a yawaita amfani da sabulun salo.

Eh, ina amfani da sauro net yana da amfani gaskiya saboda inda na yi shi yanzu, na je wani ƙauye aiki. Akwai sauro sosai a ƙauye ɗin. Ina amfani da sauro net gaskiya saboda in ba da wannan ba yanzu sauro za su cije ka har ka kwanta rashin lafiya. To ka, duk wanda yake so ya kiyaye faduwa rashin lafiya to dole sai yayi amfani da sauro net. Dan ni bana wasa da amfani da sauro saboda ƙauyu kan gaskiya sauransu suna da mugun illa idan sun cije ka. Sun cije ka, naka makwana ɗaya, biyu yanzu za ka kwanta rashin lafiya. To ko mawane ne ko ɗan uwana idan zai zo ko abokan aiki na za su zo aiki, ƙauyen da nakan ba su shawari ko waya mallaki sauro net na shi.

A kullum idan mun zo aiki, ko wane aiki idan mun yi sai mu rubuta rahoto mun tura da shi, a tabbatar da cewan wannan aikin mun yi shi, kuma idan mun kammala aikin ma sai mun sake rubuta rahoto akan wannan aikin nan. Saboda sanin cewan, wannan aikin da muka fara, wanda mu kai rahoto akan shi da muka fara, mun kammala aikin ɗin. So rubuta rahoto a kullum kafin a fara aiki kuma bayan an fara aiki wannan ya zama kaman wani abu dole ne, wanda duk sai muyi a kowane rana idan an yi aiki. In kuma yi abubuwa, abubuwa ne masu muhimmanci, wanda ba'a son wani ma'aikaci ya zamana, ba zai yi ba ko ya manta yayi. Idan aka kama ka da wannan laifi, to za ka iya shiga cikin babban matsala.

Gaskiya bani da katin kasuwanci saboda kasuwancin nawa ban jima da fara shi ba. So abu ne wanda nake ta tunani saboda same shi na fara bayarwa wa duk abokan kasuwanci na da mutane wanda ma bana kasuwanci da su. Su gani, su ga harkan da nake yi da abubuwan da nake sayarwa, dakomai dakomai wanda akwai da yaushe in za'a neme ni aman tambaya ta wannan katin za'a iya mantambaya. Gaskiya katin kasuwanci abu ne mai muhimmanci wanda mutane duk wani kwararre ɗan kasuwa yana kokari ya gaya mallaka ko ya samu yana raba wa mutane yana ba wa mutane saboda su san irin kasuwancin da yake yi a kullum.

Kullum ina zuwa kasuwa, ba ranar da ba na zuwa kasuwa. To me zai hana ni zuwa kasuwa? Ni ɗan kasuwa ne, so zuwa kasuwa ya zama mani dole da zan tafi kowane rana. Gaskiya, zuwa kasuwa yana da muhimmanci a ko da yaushe. Ko da za ka je ba za ka ji ma ba amma ka je ka duba yanayin kasuwanci da yadda abubuwa suke tafiya. Yana da kyau mutum ka je ka duba kasuwancinka.

In na je a tsaye nake jira, na jira har layi sai ya zo kaina. Bana wani gaggawa idan layi-- idan zan je na hau layi to, ina jira har sai layi ya zo kaina. Bana wani ɗaga hankali na ko damuwa da yawan layin ɗin har sai layi ya zo kaina ba tare da wani ɗaga hankali ba. Yana daga cikin bin ƙa'ida ai ba tare da wani damun kanka ba.

Gaskiya ba na wani karban kira sosai bai fi so uku, hudu, biyar haka ba. Karkari dai irin sau biyar haka nake samun kira daga aiki ba, a ko wani rana. Wani lokaci idan babu aiki, yana bana iya, wani lokaci idan babu aiki ba lallai a kira na ma. Amma idan akwai ayyuka, to shine nake samu ɗan kiraye kiraye da za a mun bayanin me ke tafiya, a faɗa mun me ya kamata a yi da sauwaran su. Amma samun aiki kira aiki to abun da ba a cika so a yi bane ba saboda kar a dame ni ina cikin aiki. Wani lokacin da nake aiki bana so a dinga yawan kira na. Sai sa kuma na riga nayi wa mutane wannan bayanin. To ba kowa bane ba yake kira sai wanda ma bai sa ni ba.

A banki nake ajiye kuɗina. Babu wani wajen da nake ajiye kuɗi face banki. Sai wani lokacin kuma idan baran ajiye kuɗi a banki ba, nakan siya wani abu mai amfani ko kuma wanda zai ƙara daraja a gaba sai na siya. Yawan ci haka na nufi. Amma in ba haka ba ban cika ajiye kuɗi a banki ba. To, to ba ajiye kuɗi da zai ta zama sai dai banki su cire maka wasu kuɗaɗai ba tare da ka samu ƙaruwa ba sai dai rabuwa. Amma idan ka siya abu ka ajiye to in ka bashi lokaci sai za ka samu idan ya ƙara daraja sai ka zo ka siya.

Okay. Eh, ina amfani da lema sosai sosai ma kuwa a lokacin da ake ruwan sama, ake ruwa. A yi riƙe lema ina amfani, yana da muhimmanci saboda ni kaman ni yanzu idan ruwan sama ya taɓani, yanzu zan kwanta rashin lafiya. Sanyi zai kama ni ko zazzaɓi ko mura na sha ruwan so amma idan ina amfani da lema, zan kiyaye wannan abubuwan daga faruwa da ni. Wasu kan gaskiya suna iya tafiya a cikin ruwa amma ba dai ni ba dai kan. Ni kan ba ni iya wannan gangancin.

Ko-ko-kowani safiya ana share ƙura. Gashi yanzu da ake hunturu, idan ba ka share ƙura ba, abubuwan ka za suyi datti, suyi ƙura sosai. To dole ya kamata kowane safe idan mutum ya tashi, ya zama wanda mai kar, mai share ƙura. Idan ba haka ba, a iya samun matsala.

Idan zan nemi izinin hutu, na kan je akwai abubuwan da muke cikawa, sai na faɗa adadin kwanaki da zan yi, sai na kaiwa shi maigidana a wajen aiki. Idan ya sa hannu ya karɓa ya tabbatar da cewa eh zan tafi hutu kafin sai na je na fara hutu. Matakan da yasa da ɗan dama kuma ba a lokaci ɗaya bane ba ake tafiya hutu. Amma ni karan amma samun hutu abu ne mai sauƙi. Kuma idan ma akwai ayyuka sosai a ƙasa, to ba alale a yadda ka tafi hutun ba. Dole sai misali lokacin da ba aiki sosai a ƙasa za a barka ka ɗauki hutu ka tafi hutu.